Ku a matsayin girmamawa yaya kake amfani da jam'i wajen girmama mutum ɗaya a Hausa. Eh idan ka haɗu da wanda ya girmi ka misali farko za ka fara gaishe shi ina wuni ina gajiya ya aiki sannu? Ya kake da fatan kana lafiya.

Rabon ayyukan gida tsakanin ma'aurata, yau yaya yake canzawa? Eh akan raba ayyukan gida tsakanin ma'aurata? Eh, in akwai yara da yawa to su iyaye ba sai sun yi aiki ba za a raba ma yaran ne. Idan kuma babu yara sai su rarraba aikin a tsakanin su wani ya yi wanki, wani ya yi wanke wanke, wani ya yi girki. Saboda idan aka rarraba ayyukan, aikin zai fi tafiya da wuri ba za a ɗau dogon lokaci ana yi ba. Bakaman idan mutum ɗaya bane zai yi aikin sai ya daɗe yanayi amma in aka rarraba aikin sai aikin yayi sauri ayi saurin kammala shi ba tare da an ci lokaci mai yawa ba.

Wane abinci kuke jira a kowane lokaci na shekara? Abincin da nake jira a kowane lokaci na sheka, shine abincin sallah yana zuwa ne a watan Shawwal bayan munyi azumi. Abincin ya kasance na musamman. Shine nake kira da abincin sallah kana ci, kana farin ciki saboda ana ƙawata abincin. Ana yanka shanaye, ragunaye, kaji, kifi, maƙwabta. Ana rarraba abincin a tsakani. Maƙwabcinka ne zai kawo maka, kaima ka kai mishi. Sannan kuma abincin ya kasance na musamman saboda mutum zai zauna ya yi shi, ya tabbatar da cewa abincin ya yi daɗi ba kamar abincin da ake dafawa kowace rana ba. Abincin yana yin daɗi fiye da abincin da ake dafawa kowane rana. Shine wanda muke jira duk garken shekara, abincin Sallah. Yana zuwa a watan Shawwal bayan mun yi azumi. Shi muke kira da abincin Sallah.

Kana kunna Bluetooth kullum? A'a, bana kunna Bluetooth kullum. Saboda yanzu an riga an samu ci gaba wajajen tura abubuwa. Anfi amfani da zanda yafi Bluetooth sauri. Wasu lokutan kuma kawai za a yi amfani da yanar gizo ne a turo maka abu. Shi dai Bluetooth akan kunna shi lokaci-lokaci. Inkasamu mai ƙaramar waya zakuyi abin turawa saboda shi baida xender a wayarshi shi ne kawai za ka yi amfani da Bluetooth. Amma gaskiya bana kunna Bluetooth kullum. Nakan ɗauki tsawon lokaci ma, sati ɗaya har biyu wata lokucin ma fiye da wata, ba tare da na kunna Bluetooth ba. Saboda yanzu yawancin mutane manyan waya ne a hannunsu, to anfi amfani da zanda sama da Bluetooth.

Wani irin ƙasa gidanku yake dashi? Kasan gidan mu cala ruwan kasa ne kalan ruwan ƙasa ana ce mai brown colour. Sannan a wasu wuraren kuma akwai ciyayi, koren ciyayi. Saboda damina da muke ciki, to wani wurin duk ciyayi haka ya fito. Sai inda ciyayin bai fito ba kuma, shi ruwan ƙasa ne brown colour. Shi ne kalan ƙasan gidanmu.

Ku gaya mana game da lokacin girbi. E lokacin girbi shi ake kira da rani lokacin akan girba abubuwa da yawa. Duka abun da ka shuka shi zaka girba. Kamar yanzu idan masara ka shuka shi zaku girba. Sannan kuma zaka kira mutane ne ma'aikata sai su taya ka girbawa. In suka girbe sai ka biya su kuɗin su. Sai a kwashe abin da aka girbe akai gida. Ana girbewa ne bayan abun da aka shuka ya riga da ya yi. Idan ya riga da ya nuna, to sai a girbe shi akai shi gida. A samu buhunhunaye a zuba. A samu mota wacce zata ɗauko abinda aka girbe daga gona.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Eh ina kiyaye kalmar sirri ne ta hanyan ɓoye shi ma kaina ba tare da na gaya wa kowa ba. Musamman idan wani ne ya gaya mun yace ya bani shi a matsayin sirri, ka imfada ma kowa to bazan gaya ma kowa ba. In kuma sirri nane idan in akwai wanda nake ganin makusanci na wanda zan iya gayama wa ya bani shawara ba tare da ya je kuma yana ta faɗa ma kowa da kowa ba, zan iya faɗi. Idan kuma abin da zan bar ma kaina ne, shi ma ba sai na faɗa ma kowa ba zan iya in bar shi a karan kaina ɗin.

Yaya kuke kula da idanunku idan kukayi aiki mai tsawo? Eh ina kula da idanuna ta hanyar shan kayan marmari, in haɗa shi da kofi saboda ƙarna ji kasala ko gajiya. Bayan na gama aikin kuma nakan samu guri in ɗan huta saboda in warware gajiya. Abin da na lura da shi kuma shine in mutum ya yi aiki mai tsawo, za ka ji gajiya a jikinka sosai da sosai. Idanuwan kama za su rinƙa maka zafi saboda ya kama ta mutum ya hutar da idanun amma kuma bai sa su sun huta ba saboda wannan aikin da yake yi. Idan kuma na lura cewa na gaji sosai, na iya ajiye aikin sai in ɗan kwanta kaɗan sai in tashi daga baya in ƙara ka.

Yaya kake shirya ayyuka? Ina shirya ayyukani ta hanyar bin tsarin. Menene ya kamata in fara yi, wanne ne bai zai ci lokaci ba, wanne ne zai ci lokaci mai tsawo. Kaman yanzu kullum ina yin shara da girki da wanke wanke. To kullum in tashi da farko zan fara gyara ɗakin bacci, in na gyara ɗakin bacci sai in wanke bayi, sai in je falo in kakkaɓa kujeru in share, daga nan kuma sai in je in goge ko ina da ina, sai in koma kitchen in yi wanke wanke, in na gama sai in ɗaura abin da za a ci.

A ganin ku me yara suke koya daga wurin ku? Yara suna koyon duk abubuwan da muke yi, ko abu mai kyau ne ko mara kyau ne suna koya. Kamar in kai kana da yawan yin sallah, yaro zai koya. Haka ma idan kana yawan zage-zage da kalmomi marasa kyau, ko kuma kana yawan yin waƙe-waƙe, shima yaro zai koya.